Me kuka fi so a harshen Hausa? Me kuka fi so a harshen Hausa? To, harshen Hausa dai gaskiya, abubuwan da nake so a harshen Hausa abubuwa ne da yawan gaske. Saboda harshen Hausa harshe ne da yake da matuƙar sauƙi da kuma mutane dubunai masuyin magana da shi. In muka ɗauka zamu ga a Najeriya harshen Hausa yana ɗaya daga cikin yarukan da suke da mutane miliyoyi da suke magana da shi. Harshen Hausa yana ɗaya daga cikin yaruka guda uku da aka biji a Najeriya, wanda ya fi kowa yare yawan masu yin shi a Najeriya da kuma Afirka gaba kiɗaya. Sannan akwai irin su Yarabanci da Inyamuranci. Gaskiya harshen Hausa, uhm, ina jin daɗinsa, sannan kuma ina son shi sosai tafannoni da dama. Na farko dai harshen hausa harshe ne da yake da matuƙar sauƙi in dai kanso ka koya. Da kuma hikima. Me yasa na ce haka? Saboda idan kuka duba za ku ga akwai mutane da dama waɗanda ba Hausawa bane ba amma kuma sun iya yaren Hausan sosai da sosai. Idan muka duba zamu ga ko a Najeriya nan da akwai Inyamurai da Yarabawa da Fulani wanda sun iya Hausa. Amma kafin ka samu bahaushen mutum wanda za a ce ya iya wani yaren ya goge. In ka cire Turanci da kuma wasu yaruka da ake koya idan mutum ya je yin karatu. To, suna da, yana da wahala ka samu bahaushe misali a ce ya iya Yarabanci ko Inyamuranci ko Fulatanci sosai gaskiya da wuya. To amma saboda sauƙi da kuma hikimar yaren Hausa, harshen Hausa sai ka ga mutum indai har ya zauna a cikin al'ummar Hausawa gaskiya zaka ga ya iya Hausa. Tun daga kan Inyamurai da Yarabawa da sauran su. Kai koma wane kalan mutum ne gaskiya indai har ya zauna a cikin Hausa to za ku ga ya iya Hausa. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da nake so a game da Hausa. Sannan kuma da akwai daɗi da yake da shi. Harshen Hausa yare ne da idan ana yin shi yare ne da yake da daɗi. Idan muka musaltashi da wasu yarukan, waɗanda za ku ji a baki kwata kwata ba su da daɗi. Ba su da daɗin ji za ku ji idan ana yin sa za ku ji da sai a hankali ne. Amma yaren Hausa gaskiya shi idan aka yi shi za ka ji yana da matuƙar daɗi a baki. Sannan kuma da akwai, uhm, hikimarsa. Yaren Hausa yana da hikima tun daga kan karin magana da azancinsa a baki. Misali, indai mutum ba bahaushe bane ba, yanzun idan ka ce mai, "Ha", bai san me kake nufi ba. So akwai kalmomi da kuma jimloli a yaren Hausa da kuma hikimomin zantuka masu hikima wanda indai mutum ba ɗan yaren bane ba, indai mutum ba cikin Hausawan ya tashi ba to ba lallai ya iya sani ba. Sannan kuma da akwai zurfin sa harshen hausa yanada matuƙar zurfi zurfin da yake dashi shine da akwai abubuwan da kai kanka a matsayin ka na bahaushe sekayi karatu zaka iya kasan su ko kuma ace seka zauna da asalin hausawa sannan zaka iya ka sansu sannan da akwai karin magana, da akwai shagube, akwai, uh, karin magana, akwai yarfe, akwai habaici, akwai shagube, akwai abubuwa da dama ne a yaren Hausa da ake yi. Na farko idan aka ce karin magana, ana nufin wasu kalmomi ne don kulallu wanda na hikima ne. Kalmomi ne na hikima wanda suke ɗauke da wata ma'ana. Kamar misali yanzu idan na ce, uh, uh, "Hadari gabas mai hankali ya duba yamma." To indai mutum ba bahaushe bane ba lallai ya fahimce me ake nufi ba. Ko kuma a ce, "Duk tsun tsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka." Abin da ake nufi shine duk, uh, duk wanda ya janyo wa kansa wani abu kuma abun ya fari da shi to kar ya kuka da kan, ya kuka da kansa. So harshen Hausa yana da karin magana sannan akwai abin da ake cewa azanci, akwai abin da ake cewa shagube, akwai abin da ake cewa habaici. Habaici shi kuma shi wani abu ne wanda kusa za a iya cewa kamar kana yin wata magana ne domin isar da saƙo ga wani wanda ya maka wani laifi ko kuma kana jan kaushin wani ko kuma kana so ka zagi wani amma kai tsaye baka fito ka nuna da shi ka keyi ba ko kana so ka gaya mai magana amma baka fito ƙafa kai tsaye da shi ka ke ba. To shine habaici. Sannan kuma harshen Hausa gaskiya ya haɗa mu da mutane daban daban. Ya haɗa mu da mutane daban daban tun daga kan, uhm, mutanen da muka taso a gari ɗaya da kuma mutanen da ba a gari ɗaya muka taso ba. Harshen Hausa ya samo asali daga wani mutumi da ake cewa Bayajida a garin Daura wanda ya sauka a wajen wata mata da ake kira Daura Ma. Nan harshen Hausa ya samu.